A kwanakin baya da ina ɗan matashi na kan yi wasanni, amma yanzu gaskiya al'amuran gaba na sun sha kaina. Babu abin da nake tunani sai yadda rayuwata za ta ci gaba to a takaice, banda lokacin da zan dinga wasanni a waje.

Ai, dole ne ya zama wajibi duk wani aiki da ka yi ko ka gama ko ka shigar, indai har an kammala shi to ya zama wajiban ka, ka je Google Drive ka ajiye fayil domin nan mara ƙayyade wannan applicant ɗin a cikin Google Drive ɗinka, saboda nan gaba idan ana buƙata.

Wani irin jaka kake kai? To, ni ban da wani gaskiya jaka da za a cewa ina kanta ko wani kawai da aikin duk ya zo gabana na kan yi ƙoƙari in ga na kammala shi amma ba na kan wata turba guda ɗaya tabbas wai dole a kan ta zanyi.

Toh gaskiyana kanyi ƙoƙari in kare wayata saboda babu screen guard a wayata, dole in yi kokari na protecting don in ba ta lafiya, in ba ta kulawa. Domin na caccanza mata screen aƙalla sau biyu ina tunani.

Na fi san yana yin sanyi da na fi jin daɗi saboda shi sanyi za ka iya maganin shi amma shuku ka ga zafi ko da kana da abun masubuɗar sanyi to zai kasance idan babu wuta babu lantarki dole dai kuma sai ka ji zafin.

Yayi mafi akasari lokacin da ranu rana take faɗuwa, ni ba ma a zaune nake ba. Yawanci ina ƙoƙarin idan ina kasuwa ina ƙoƙarin in kwashe kaya. Kuma due to inda muke zaune ba za ma ka hango ranar ba. Gidaje sun ƙare ta da wasu abubuwa, da kwano da sauransu.

Jadawalin kawai da ka je aiki da safe, za ka share ofis za ka tsaftace shi, sai ka yi mopping wajen ka, ba wa flowers ruwa, sannan ka kunna taka na'urar, sannan idan akwai bayani ka tura ma maigidanka. Idan babu bayani kuma ka gaishe shi kawai.

Tsiya na kan duba kalanda. Ni ma abokin duba kalanda ne saboda ina so in dinga abubuwa na akan ƙa'ida bisa lokaci. To shiyasa na kan duba in ga yau wace rana ake domin in san wane tsari na tsara makaina da Allah ya aramin rayuwa a wannan rana.

To idan ana magana akan bango, ni launin shi na waje na wajen gidanmu ruwan toka ne. Idan kuma aka shigo cikin ɗakina kala biyu ne, akwai launin kofi sannan kuma akwai shi har wa yauɗen launin ruwan toka.

Na fi son fim wanda yake da labari me kyau sannan kuma akwai, akwai faɗa sosai a cikinshi amma faɗan ya kasance ba wai wanda hankali ba zai iya suranta shi ba ko ya tasirantu da a taƙaice dai ban san labari da faɗa mai ƙarya da yawa a ciki.

Ni ko nake son yin ciniki a kasuwa. Ai duk inda ɗan kasuwa yake, da zara'ance ya yi ciniki, za ka iya karantar hakan daga fuskarshi. Za ka ganshi cikin farin ciki, cikin annashuwa, cikin jin daɗi da walwala duk inda ɗan kasuwa yake idan ya yi ciniki.

Maƙotan mu suna da wani zakara, amma ba na jin kukansa gaskiya saboda yanzu an yanka. Shi ne ko sun cinye, shi ne dai ban jin shi kwata-kwata. Amma a watannin da suka wuce na kan ji kukansa har muy har na yi addu'a idan na ji kukan nasa bayan ya yi ke nan.

Ban iya iyo ba amma yana cikin jadawali na, yana cikin tsari na, in ga cewa nima yau idan na shiga wani akwakun wanka zan iya yin iyo domin nishaɗi, domin ga nima ina yin abubuwan da mutane suke yi a wajen haka.

Ai launin ido na ba wani na daban bane, launi ne dai kamar na mafi akasarin mutane da suke rayuwa a wannan duniya. Akwai fari a gefe, sanna kuma akwai baki a tsakiya, banda wani launi gaskiya na daban ni dai a iya sani na.

Nakan yi shirye-shiryen ayyukana da zan gabatar yau ko gobe a bisa tsari. Kamar yau da daddare, zan yi shish shirya idan Allah ya kai ni ranar da za ta zo gobe. Na riga na ƙayyade abubuwan da nake so na gudanar, indai ba an samu sauyin jadawali ba ko wani uzuri ya haka.

Tabbas kafin mu a ɗauke ka aiki, akwai horo na musamman kusan da ake ba dukkan wani wanda zai yi aiki a wannan wajen. To sai an hora ka da cewa, wannan aiki ne wanda yake bukatan natsuwa yake bukatan jajircewa to amma wani zubin dole kayi iya yinka.

Na kan yi karatu amma abun da nake yarda kawai na karanta kafin in yi kwana ko in yi barci, ayoyi ne daga cikin Alqur'ani. Ina ƙoƙari in ga inda har zan yi karatu ɗan, to zai kasance ayoyi ne daga cikin ayoyin Alqur'ani zan karanta gawa wani abu.

Na iya ɗaura kullu gaskiya, amma wanda ya kama daga ɗauri na leda na igiya. Na takalmi haka in zan ɗaura duka ina yi. Abun da ni ban iya ba sosai zan ce shine zangi. In ƙulla zargi a jikin wata igiya ina da, ina da rauni a wajen.

Aah wane, ni ai wannan sai manya na kuma. Ni banda wani sa-sakwai hannu a sakonni. Kawai dai ni dai ma'aikaci ne kuma ina yin aiki daidai da abun da aka ƙayyade mun na yi aiki akansa. Ban da haka bana wucewa.

Gaskiya nakan temaki mutum in har naga yana da buƙatar taimako, ba wai sai ya yi min magana ba. Inde akewaye na yake kuma ina da shi, ina da abin da zan iya taimakawa ko da da shawara ne ba da abin masu rufi ba, to nakan yi ƙoƙari in ba da wannan shawararsa.

Bayan ga dik ga fina-finai nan a cikin waya a cikin yanar gizo-gizo, me zai kai ni kuma in je ina shiga cikin kurmutsutsun jama'a? Gaskiya ba na zuwa gidan fim. Na fi so in kalle fina-finai a cikin ɗakina ina kwance ba tare da takura ba.

Abincin gargajiya wanda na taso na gani ana so shi ne a gidanmu shi ne, wato ɗan wake. Ni ma ina son ɗan wake gaskiya. Inde kaga banci maka ɗan wake ba ka yi min shi to gaskiya akwai wani abin da yake damu na wanda ya fi girman wannan son ɗan waken.

Ni da kaina nakeyi, ai babu, babu wani mataimaki wanda zai wai kakkaɓe mun baya ko wani abu haka. Ai to farko me ma zai kai ni ma bayan ya yi datti ma da har wani zai zo yace zai kakkaɓe mun kaga ni? To ni nake abu na ma in hakan ta faru.

Ba ni da katin kasuwanci amma yana ɗaya daga cikin abin da nake so yanzu in gabatar. In kawo kati wanda zan dinga ba wa kostomana idan sun siya kaya, hadda rasiti ma duka ina so ka buga min shi domin in dinga sabin kostomas ɗina.

Ai idan waka ta shiga raina har zanji tana bugawa da kanta tana maimaita kanta ma a cikin zuciyata. Musamman idan take ne na fim haka ko kuma wata waƙa wacce na sas saurara da yawa da yawa sai in ji tana maimaituwa cikin raina.

Ina son launi da yake da haske haka amma ba irin sosai ba. Na fi son abu mai kamar launin blue. Na fi son da ruwan toka sannan ina son bayi. Dukkan sauran waɗanda za su biyo baya kuma haka ba yabo ba fallasa.

Gaskiya ban yadda da wannan tsarin ba wai ka ce in zo maka aiki karfe kaza ba, kuma bayan lokacin tashi yayi kuma ka hana ni tafiya wanda ka shiga hakkin. Ni ma a ta ɓangarena na kan yi ƙoƙari na ƙayyade kuma na kiyaye wa'inan lokutan domin kar na shiga hakkin ka kaima. Na bi gida nake.

To abincin dare da ya ke abinci ne na gandu na kowa to sai ka jira dole idan an gama sannan kai ma ka ci amma yakan kama daga takwas abin da ya yi sama. To amma ni dai ta ɓangarena da zarar na dawo sallar isha'i tun kafin ma in tafi, zan nema abin da zan ci.

To ai farko kai mai ƙetare ƙafa me yasa ka ƙetare ƙafarka a wajen? Kaga ko idan har za ka ƙetare ƙafarka, to kowa ma zai iya zuwa ya tsallake maka ƙafa ko ya ƙetare ka. To abun yi shi ne ma kar a ƙetare ƙafar kawai. Amma ni indai na zo ka gicciye ƙafar ka zan ƙetara.

Ina amfani da ruwa na rijiya musamman idan ina so in janyo ruwa da sauri, in samar da ruwa da sauri to nakan yi amfani da ruwa na, na cikin rijiya domin na kanji dadin tsarki yayinda nake jan yo wa.

Gaskiya na ɗan samu rauni da kasala kwana biyu, ta ɓangaren motsi da jikina amma nakan yi sittup guda ashirin nakan yi press-up guda ashirin a har kullum idan na tashi ko kafin na je na watsa ruwa a jikina. Duka lokuta nakan yi waƴannan abubuwan.

Ina cin citta amma gaskiya mafi aka sari idan ina fama da mura ko kuma a cikin shayi haka kawai nazo zan sha sai naga anyi amfani da ita. Kuma tabbas ina jin daɗin haka sosai ba kaɗan ba.

Ni a halin yanzu bazan iya cewa ga ƙasar da take a gidanmu ba, saboda gidanmu ya kasance akwai siminti, ko ina an shafe shi. An simince shi. Kai in aka ce ka nemo ƙasa ma a tsakar gidanmu, kusan an baka aikin da bazai iya yiwuwa ba.

Gaskiya zan iya cewa, zan iya cewa babu abun da ya kai wayata ɗebe min kewa a duk okacin da ya kasance banda abin da zan yi. Ina matuƙar amfani da wayata akai-akai domin ɗebe ma kai na kewa tabbas.

A'i, tun da ba wani ne yake damuwa ko yake tsammana yadda rayuwata za ta kasance ba, ina ga banga wani dalili da zan tsaya ina rubuta rahoto ba. A takaice ni ba na rubuta rahoto gaskiya game da al'amurana na yau da kullum. Nakan gudanar da su ne kawai a yadda suke.

Na yi koyon ɗinki a can shekarun baya, to idan ta kama idan akwai wani faci ko wani waje da yakamata ace na dinka ko na gera, to gaskiya duka nakan yi wa'ennan abubuwa da kaina ba tare da wani ya sa hannu ba a cikin alamarar.

Sha'anin sirri gaskiya ni ban ɗauke shi abu mai girma ba wanda idan misali sai ka ce mun wai in riƙe maka sirri, da zarar lokacin da kake faɗin mun, ni na san lokacin a ina zan ajiye wannan maganan da kake mun yi ta. A cikin sirri ne ko ba sirri bane akwai abun da sirri ne daga jin sa.

Tsintsiyar mu generally a gida, tsintsiya kwakwa ce mai ƙarfi. Ba mu amfani da wata tsintsiya wacce zai kasance wai babu taushi ko babu ƙarfi ajikinta. Ko wacce za ka ji ta da ƙarfi da ƙwarinta, babu wani mai laushi kwata-kwata.

Ba na karanta jarida kwata-kwata. Duka labaran da nake samu a waya nake karanta su. Wa'inda naga zan iya karantawa, zan karanta, wa'inda kuma naga ba zan iya ba kawai zan wuce su ne. Ba tare da na duba kanun labaren ba kuna tsaya karantawa. Haka na ke yi.

Gaskiya alaƙata sai ta kasance mai matuƙar ƙarfi tsakanina dani da kai. Ya ƙanina da yake zaune a Dubai mukan yi kiran bidiyo a da amma shi ma yanzu bamu yi. Akwai abokina yanzu dai na ma yanke wannan kafar wai in yi bidiyo da mutun.

Ai kusan duka mutum ina tsammani idan zai yi yankan albasa kusan zan iya cewa zai yi hawaye. Amma nidai ta ɓangare na gaskiya nakan yi hawaye kamar yadda ka tambaya amma ba sosai irin sosai ba haka. Ban ma cika yanka albasab ba dai.

Ina yanka farce so ɗaya a sati biyu. Idan haka samu irin na shiga ƙura da sauransu, to nakan kankare su kafin lokaci ya, ya kai sati biyu. Amma sai an yi sati ɗaya ko biyu nake yanke farce na.

Ai QR gaba ɗaya idan ba a waya, zan sa na'urar hoto in ɗauka ba. To gaskiya zan iya cewa ba na amfani da QR code gaba ɗaya bamma san yadda ake karanta shi ba. Ina amfani da su ne kawai domin an samar zamani ya samar da haka kawai.

Nakan ji hayaniya ta kan dame ni kuma. Amma idan ya kasance iya hayaniya ne ba tare da tsiwa a cikin hayaniyar ba, toh bai cika damu na ba sosai. Amma ina da matuƙar jin hayaniya idan ta yi yawa akwai tsiwa a ciki da damu, damuwowi yaƙa.

Abokan ciniki sukan same mu ne kawai, inda muke siyar da abubuwanmu suzo su same mu, su nuna abin da suke so sannan mu siya. Amma ba wai muna jiran su ba ne, muna, muna bin su ba ne. Muna jiran su ne su zo sai mu, sai mu siyar musu da abin da muke siyarwa.

Ni a watan goma aka haife ni, watan da aka fi sani da wato watan Oktoba. Kowa kamar yadda aka, da ranar da aka haife shi, nima haka kamar kowa ne. Akwai watan da aka haife ni shine watan Oktoba, Oktoba watan goma.

Gaskiya ni, ma'abocin neman makai na sauƙi ne. Ina amfani da gas, gas cooka kenan. To amma idan ya ƙare kuma ban yi plan zan siya ba, to nakan bari sometimes sai in haɗa kawunan itace amma yakan bani matuƙar wahala wajen aikata haka.

Ai kunna Bluetooth na gaba wani aiki bane mai matuƙar wahala kamar a kwana ki shekarun baya da infrared shima kaman Bluetooth ne shima Bluetooth za ka jawo ne kawai notification icon ɗinka ka neme shi ka taɓa shi kawai sai ka kunna shi ba tare da an bata lokaci.

Ai ƙura ina ga kusan kowa yana share ta, kawai, in dai kai ma'abocin tsaftace. Ina tsammanin duk sanda ka ga ƙura abu na farko da ya kamata ya zo ma rai shine, ya za'a ai ka kau da ita daga inda kake. So ni gaskiya ina share ƙura akai-akai indai na ganta.

Idan gas ɗina ya ƙare, gasiya mafi akasari nake yin wuta da itace saboda shi in kuma ina sauri ina buƙatar in yi abun da zanyi cikin ƙanƙanan lokaci shine na fi amfani da wuta ta itace saboda tafi saurin bada sakamakon da ake buƙata da wuri.

Gaskiya muna da botika wayanda ni ban ma san in na ce zan kirga su, za su iya kaiwa guda shida ko guda bakwai ko goma ma ina ga. Dan gaskiya suna da matuƙar yawa sosai botikan gidanmu amma dudda haka wasu lokutan mukan ƙure musu maneji.

Ai gaskiya ko da yaushe mu muna cikin wuta, muna samun wuta, to shi yasa ban damu da kunna tsaro na batiri na ba, domin na san ko da ya kare akwai sauran wuta da zan caja batiri na ba tare da tsaiko ba ko matsala.

To kunnan waya ina ga kana nufin earpiece earpiece kenan ina amfani da shi gaskiya mafi akasari, amma yanzu halin yanzu ban da ku guda ɗaya gaskiya da nake amfani da shi. Ba ni da kunnen waya ko ɗaya yanzu, amma ina so umarnaka saboda azumi da yake ƙarato wa insha Allah.

Ina amfani da pillow matashin wuya ba amma akwai lokutan da idan na gaji nakan tsame shi in cire shi in kai shi gefe ba tare da wata matsala ba. Dan wani lokacin na fison in miƙe sambal kawai ba tare da wani kariya ba.